Kana shan madara? Wasu mutane suna tambaya, yaushe ne ma ya fi kyau a sha madara? A gaskiya babu lokaci ɗaya. Wasu suna shan madara da safe kafin su fara aiki. Wannan yana ba su ƙarfi da kuzari. Wasu kuma suna shan madara da dare kafin su kwanta. Wannan yana sa jikinsu ya huta. A wasu gidaje, shan madara ya zama al'ada kowace rana. Yara suna shan madara kafin su tafi makaranta. Iyaye suna ganin hakan yana taimakawa yaran su su kasance da lafiya. Amma akwai mutane da ba sa son shan madara kai tsaye. Irin waɗannan mutane suna haɗa madara da shayi, koko ko abinci. Hakan yana sa madara ya fi sauƙin sha. Ko da ba haka ba, sha madara kowace rana ba. Abin da ya fi muhimmanci shine ka kula da lafiyarka. Amma idan kana shan madara, ka sha ta a hankali kuma a lokacin da ya fi dacewa da kai.

Me kake yi da raguwar abinci? Raguwar abinci shine abinci da ya rage bayan an ci. Yawanci mutane ba su san me za su yi da shi ba. Amma akwai hanyoyi masu amfani da za'a iya yi dasu. Na farko, za ka iya adana raguwar abinci. Idan abinci bai lalace ba, za ka iya saka shi a firij. Misali shinkafa, wake, miya ko kifi. Wannan yana da-- yana sa ka ci daga baya, mai makon ka jefa. Haka yana taimaka maka ka rage ɓata abinci kuma ka cece kuɗi. Na biyu, raguwar abinci zai iya zama abinci na gaba. Misali, za ka iya ci shi a rana ko dare. Wasu mutane suna amfani da shi don yin sandwich ko ƙarin abinci. Wannan yana sa abinci ya zama sabo kuma ba'a bata shi ba. Na uku, za ka iya maida raguwar abinci wani abinci. Misali shinkafa da ta rage za'a iya juya ta fried rice. Dankali turawa da ya rage za'a iya soya shi ko yin potato salad. Haka abinci zai zama daban kuma mai daɗi. Na hudu, raguwar abinci da ya fara lalacewa ko wanda ba a ci ba, za'a iya maida shi taki. Idan kana da lambu, za ka iya hada shi daga ƙasa domin tsirai suyi girma. Wannan yana taimakawa muhe-- ah muhalli sosai. A karshe, yin amfani da raguwar abinci yana da amfani sosai. Yana taimaka ka ga rage ah ɓata abinci, yana taimaka ka ka cece kuɗi kuma zai taimaka ka muhalli. Ko ka adana shi ko ka ci shi daga baya, ka mai- ka ka maida wani abinci ko ka yi taki, raguwar abinci na da amfani sosai. Ka tuna, abinci ba abin ɓata bane. Yin hankali da shi yana da mahimmanci. Na gode.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Na iya kunna wuta ma sosai. Amma akwai lokacin da na je kunna wuta, garin kunna wuta din abun ya kone ni a hannu. Daga lokacin na fara jin tsoron wuta. Saboda haka ina kula kamin in kunna wuta. Sabida kada abun da ya faru daga baya ya ƙara faruwa kuma. Amma zai hana ni kunna wuta? A'a, sabida kunna wuta da amfani da wuta yana da muhimmanci. Kuma idan na kunna wuta muna iya girki da shi ko mu yi jeɗimi ko abubuwa da yawa. Amma zan kula da kunna wuta saboda kada abun da ya faru dazun ya faru da ni kuma.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? Ni kaina, 'ya'yan itacen da na fi so shine mangwaro. Ina son mangwaro saboda dandanon sa mai dadi da kuma kamshinsa. Yana da laushi kuma yana da sauƙin ci. A lokacin damina, mangwaro yana yawaita kuma ana iya cin sa a gida, a makaranta ko a hanya. Wasu ma suna haɗa shi da madara ko yin ruwan jus da shi. Wani dalili daya ya sa nake son mangwaro shine amfani da yake da shi ga lafiya. Mangwaro yana dauke da vitamin C wanda ake taimakawa jiki ya kare kansa daga cutukan. Kuma haka yana da bitamin A wanda ke da kyau ga ido. Idan mutum yana jin gajiya, cin mangwaro na iya taimaka masa ya ji daɗi. Bayan haka mangwaro yana sa mutum ya ji farin ciki. Lokacin da na ci mangwaro, na kan ji kamar na dawo yarinta saboda yana tunata da ni lokutan da muke tsince mangwaro daga itatuwan tare da abokaina. Wannan ya sa mangwaro ba kawai 'ya'yan itace bane gare ni, har ma yana da daraja, tunani da tahiri.

Wane aikin gida kake yi kullum? A kullum, aikin gida da nake yi, uhhh, shine shara. Amma a kullum ina yin ayyukan gida domin taimakawa a gida da kuma kiyaye tsafta. Aikin gida yana da muhimmanci saboda yana sa gida ya kasance cikin tsari kuma yana zama wuri mai dadi ga kowa. Daya daga cikin ayyukan da nake yi kullum shine share gida. Ina share ɗaki, falo da ciki-- da cikin domin cire ƙura da datti. Bayan haka nakan wanke kwanoni musamman bayan an gama cin abinci. Wannan yana taimakawa wajen hana wari da kuma kiyaye lafiya. Haka kuma nakan gyara ɗaki, na shimfiɗa gado da tattara kaya, in, mayar da su inda ya dace. Wani lokaci kuma nakan ɗaura abinci ko taimakawa a girki kamar yankan kayan miya ko kunna wuta. Idan akwai, uh, tufafi masu datti, nakan wanke kaya ko in shimfisa-- shimfiɗa su a rana. Waɗannan ayyukan gida suna koya mini haƙuri da hankali. Suna kuma sa in fahimci muhimmancin aikin tare da juna a cikin gida. A ganina, yin aikin gida kullum ba wahala ba ne illah alheri ne da ake sa gida ya zama mai tsafta da kwanciyan hankali.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Eh, wani lokaci ina zuwa aiki lokaci dai dai, amma kuma wani lokaci ina latti. Musamman idan na fita zan tafi aiki kuma ban tashi da wuri ba, zai sa ni in ji latti. Amma in na tashi da wuri, na shirya, ba zan ji latti ba. Wani lokaci kuma in na fita zan yi hadu da traffic a hanya. Go slow. Idan wancan ya haɗu da ni yanzu, ai ba zan iya in tafi aiki ba da lokaci dai dai. Amma daɗin zuwa aiki lokaci dai dai shine in ka tashi da sassafe, da safiya ka tashi da wuri, zaka iya ka samu har ma ka samu ka wuce traffic dinka finya fara. Saboda kowa shi ma yana guduwa zuwa aiki shiyasa traffic yana tashiwa. Amma idan na tashi da wuri, na fita da sassafe, zan iya tafi aiki lokaci dai dai.

Wane irin nama kake fi so? Nama da na fi so shine kaji. Amma nama da na fi so ya, ya depending on wanda zan ci kaman idan kaji ne, idan beef ne, it depends on da wannan. Yana depending on a ciki irin abincin da nake so abun ya fita a ciki. Kama yanzun inda ina son ci shawarma, na fi son beef. Amma indan maybe ace ina son in yi miya ko in yi stew ko in yi fried rice, na fi son kaji. Amma de nama wanda na fi so kaji ne.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ni, nakan je kasuwa San daya ko Sau biyu a mako. Mafiyawanci ina zuwa kasuwa da safe musamman a ranar ko Asabar ko Lahadi. Ina son zuwa da safe saboda kasuwa bata cika da mutane sosai ba kuma kayan abinci suna sabo. Lokacin da na je kasuwa, nakan siya kayan miya kamar albasa, tumatir da barkono. Haka kuma nakan siya hatsi, nakan sayi hatsi, ƴaƴan itatuwa da sauran abubuwan da ake bukata a gida. Wani lokaci ina zuwa tare da wani a gida, wani lokaci kuma ni kaɗai nake zuwa.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa kowace rana ko kuma a karshen mako, inda nake siyayen kayan abinci kamar shinkafa, kayan miya, kayan marmari da sauran abubuwan da ake bukata a gida. A kasuwa, ina tattaunawa da 'yan kasuwa, ina tambayar farashi sannan ina kokarin siye da araha domin adana kuɗi. Yin ciniki a kasuwa yana taimaka min samu zaɓin kaya masu kyau kuma yana sa in haɗu da mutane daban-daban.

Yaya kake son zama? Ina son zama mutum nagari a rayuwa. Ina son in zama mai gaskiya, mai haƙuri da kuma mai taimakon mutane. Ina fatan zan samu aiki mai kyau da zan dogara da kaina, in kula da iyalina kuma in taimaka wa al'umma. Haka kuma ina son in ci gaba da koyo kullum domin inganta rayuwata da kuma makomata.

Kana iya tuƙin mota? A'a ban iya tuƙin mota ba a halin yanzu, amma ina da sha'awa koya. Ina ganin tuƙin mota abu ne mai muhimmanci domin yana saukaka zirga-zirga da tafiyan wuraren daban-daban. Idan na koyi tuƙin mota, zan taimaka wa-- zai taimaka min wajen zuwa aiki, kasuwa, da ziyartar dangi ba tare da wahala ba. Ina fatan nan gaba zan samu damar zuwa makaranta koyon tuƙi domin in zama direba nagari mai bin doka da kula da lafiyar mutane.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Ni ina kwana a gado domin yana bani kwanciyan hankali da hatsuwa sosai. Gado yana taimaka mun in samu barci mai kyau, in tashi da ƙarfi da nutsuwa. Duk da haka, wani lokaci idan yana yin yayi zafi ko kuma babu gado, ana iya kwana a ƙasa. Amma na fi son gado saboda jin daɗi da lafiya.

Kana cije farce? A'a, ba na cije farce. Ina kokarin kula da tsafta da lafiyarta domin cije farce na iya jawo ƙwayoyin cuta da rauni a baki ko yatsu. Mamakon haka, ina yanke farce lokaci da lokaci domin su kasance masu tsafta da kyau.

Ya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ina tsara ayyukan da suka fi muce-muhimanci ta hanyar rubuta su a jerin abubuwa da zan yi. Da farko, ina fara da ayyukan da suka fi gagawa ko tasiri a rayuwata. Ina ware lokaci ga kowane aiki sannan ina kokarin kamala mai muhimmanci kafin in koma kan sauran ayyuka. Wannan hanyar tana taimaka mun in guji rikicewa, in yi aiki cikin tsari kuma in samu nasara a duk abin da nake yi.

Yaushe kake kwana kullum? Ni yawanci ina kwana da ɗare, amma lokacin yana iya canzawa da abin da nayi a rana. A mafi yawancin lokuta, ina kwana tsakanin ƙarfe goma na dare zuwa ƙarfe goma na shabiyu. Ina kokarin kwana da wuri domin samun isheshen barci saboda barci yana da muhimmanci sosai ga lafiya da tunani. Da rana ina yin abubuwa da dama kamar aikin ka-- kamar aiki, karatu, taimakawa a gida ko yin wasu ayyuka na kaina. Waɗannan abubuwa suna sa na gaji kuma idan dare ya yi, jikina yana buƙatar hutawa. Idan na gama duk abin da nake yi da wuri, ina shirya kaina domin kwana. Ina kashe wuta ko rage amfani da ita. Ina yin sallah ko addu'a sannan ina shirin kwanciya. A wasu rana kuma, musamman idan nayi aiki mai yawa ko na fuskance damuwa, ina iya jinkirta kwanciya. Wani lokaci ina kwana ƙarfe shabiyu ko ƙarfe ɗaya haka. Wannan yawanci yana faruwa idan ina tunani mai yawa ko kuma ina kallon waya. Duk da haka, ina san cewa cikin kwanciya ba shi da kyau ga lafiya. Don haka ina kokarin gyaran hakan. Ina so in sami tsarin barci na ɗinɗinin, wato in riƙo, in riƙa kwana a lokaci ɗaya kullum. Idan mutum yana kwana a lokacin ɗaya, jiki yana sabuwa kuma barci yana zama mai daɗi. Idan na kwana da wuri, ina tashi da sassafe cikin natsuwa da ƙarfi. Wannan yana taimaka min in fara rana da kyau, in yi aiki cikin nishaɗi kuma in kasance cikin farin ciki. Lokacin da zan kwana, ina kokarin tabbata cewa wurin kwanciya ta yana da tsafta da shiru. Ina son in kwana a gado mai tsafta. Ina rufe ido cikin natsuwa idan yana yi, yayi zafi. Ina buɗe taga ko amfani da fan domin samun iska. Idan kuma sanyi ne, ina amfani da bargo. Waɗannan ƙananan abubuwa suna taimaka min in samu barci mai kyau. Ina kuma lura da abin da nake ci kafin kwanciya. Ba na son cin abinci mai nauyi sosai kafin kwana saboda yana iya hana barci. Idan na ji yunwa, ina iya shan ruwa ko cin abu mai sauƙi. Wannan yana taimaka min in kwanta cikin kwancin hankali. A wasu lokuta, idan na, ina da matsala wajen barci, ina kokarin yin numfashi a hankali ko yin tunani mai kyau. Ina kawar da tunanin damuwa, ina mai da hankali kan abubuwa masu daɗi. Hakan yana sa zuciya ta ta yi sanyi, barci kuma ya zo da sauri. A taƙaice, lokacin da nake kwanan kullum yana tsakanin ƙarfe goma zuwa goma sha biyu da ɗare. Ina kokarin kwano da wuri domin lafiyata da wa-- da walwala ta. Barci abu ne mai muktar, mai mukutar muhimmanci domin yana taimakawa jiki ya huta, ƙwaƙwalwa ta sake sabunta kuma mutum ya tashi cikin ƙarfi da ana shuwa. Saboda haka ina kokarin kula da lokacin barcin kowace rana domin in rayu lafiya da farin ciki.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Ni ina fi kuzari da safe. Da, da zarar na, na tashi daga barci, jikina da tunanaina suna kasancewa cikin natsuwa da ƙarfi. A wannan lokaci na kanfi iya mayar da hankali, yin tunani mai kyau da kammala ayyukan masu mahimmanci. Safiya tanasa na fara ranar da ƙwazo kuma hakan yana taimaka mun in kasance cikin shiri, har zuwa ranar dare.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Ni ina bikin ranar haihuwata cikin sauƙi da farin ciki. A kullum, nakan fara rana da addu'a da godiya ga Allah saboda shekarar da na samu. Bayan haka, ina tare da iyalina ko abokai, inda muke hira, dariya, da raba kyautuka ko kayan marmari. A wasu lokuta, muna shirya ƙaramin layafa a gida ko a waje, idan ake ci da sha, kiɗa da rawa. Ina kuma son a tuna min da ƙawayena abubuwan da na ci man a shekarar da ta wuce, sannan in tsara sabbin burina don sabuwar shekara ta rayuwa. Duk da cewa ba koyaushe ake yin babban lafiya ba, abin da ya fi muhimmanci a gare ni shine lokacin farin ciki tare da mutanen da nake so da godiya ga dukkan abin da na samu a rayuwata. Wannan shine abin da ya sa ranar haihuwata ta zama ta musamman da kuma mai dadi.

Menene abincin da kake ci da safiya? Da safiya ina, ni ina cin abinci mai sauƙi amma mai jina jiki domin fara rana da ƙarfi. Misali, nakan, na kan ci ƙwai da burodi ko kuma shinkafa da madara. Dan ina so in samu ƙarin kuzari. Wani lokaci na kan sha madara ko shayi domin sanya ciki da farawa da natsuwa. Ina ƙoƙarin guje wa abinci mai nauyi sosai da safe, saboda yana iya sa mutum ya ji gajiya ko rashin natsuwa. Abincin safiya yana taimaka mun in fara ranar cikin kuzari, lafiya da annashuwa.

Kana iya busa tsaki? A'a, ban iya busa tsaki ba. Wannan abu ne da bai dace a, a tattauna ko a yi ba, kuma yana iya zaman rashin lafiya idan aka yi. Yana da muhimmanci mu kula da tsafta da lafiyar jiki a kowane lokaci.

Menene babban nasara da kuka samu a aiki? Babban nasara da na samu a aiki shine lokacin da na kammala aiki mai wahala cikin lokaci kuma cikin inganci. Wannan nasara ta sa manajojin da abokan aiki sun yaba da kokarina kuma, kuma ta bani wurin giwa sosai. Na koyi cewa da tsarin lokaci, haƙuri da aiki tukuru, duk wani aiki mai wahala za a iya kammalawa da nasara. Wannan ya kasance babban abun alheri daga gare ni saboda ya nuna cewa ina iya fuskantar kalubale da nasara a kowane fanni na aiki.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar tsara lokacina yadda ya kamata. Ina ware lokacina musamman don aiki, sannan ina kuma tanadar da lokaci don hutu, iyali da kaina. Ina kokarin kada da in bar aiki ya mamaye dukkan rayuwata, domin hutawa yana da muhimmanci kuma a aiki. Ina yin jerin ayyuka na rana in fara da waɗanda suka fi muhimmanci, sannan idan na gama, ina ba kaina damar hutu ko yin abubuwan da nake so. Haka kuma ina koyon cewa in ce adon aiki yayi yawa fiye da karfi. Wannan yana taimaka mun in kasance cikin natsuwa, lafiya da walwala a rayuwata gaba ɗaya.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa. Ina jin daɗin rera waƙa musamman idan tana da sauti mai daɗi ko kuma tana bayyana tunani da jina. Rera waƙa yana taimaka mun natsu, in bayyana abubuwan da nake ji kuma yana sa ni farin ciki. Wani lokaci ina rera waƙa don nishaɗi tare da abokai ko iyali, ko kuma don jin daɗin kaina kawai.

Ah wane app ka ke amfani da shi don sakonni? Ina amfani da manhajar WhatsApp domin aika da karɓar sakonni, haka kuma wani lokaci ina amfani da Telegram ko Messenger domin sadarwa tare da abokai, iyali ko mai aikata. Waɗannan manhajoji suna sauƙaƙa aika sakonni cikin sauri da kuma yin kiran murya ko bidiyo don ambukata.

Kuna da WiFi a gida? Eh, muna da WiFi a gida. WiFi yana taimaka mana wajen amfani da intanet cikin sauƙi, kaman aika sakonni, bincike koyo, kallon bidiyo da yin wasu ayyuka na nishaɗi ko aiki. Yana sa mu haɗu da mutane daga nesa kuma yana sauƙaƙa rayuwa sosai.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace kullum domin yana da amfani ga lafiya. Ruwa yana taimakawa jiki ya kasance daidai zafi, yana tsaftace ciki, yana sa fata ta yi kyau, yana sa fata ta yi kyau kuma yana bani kuzari. Ina ƙoƙarin shan ruwa da safe, rana da dare domin in kiyaye lafiyata.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum domin yana da amfani ga lafiya da kuzari. Motsa jiki yana taimakawa jiki ya kasance cikin karfi, yana sa zuciya da hunhu su yi aiki da kyau kuma yana rage gajiya da damuwa. Ina yin motsa jiki a gida ko a waje, kamar tafiya, gudu ko yin wasu saukakan motsa jiki don kiyaye lafiyata da jin daɗi.

Yaya kake ingantattun aikinku? Ina ingantattun aikina ta hanyar duba abin da na gama. Ina gani ko na yi aikin da kyau kuma cikin lokaci. Wani lokaci ina tambayar ra'ayin abokan aikina aiki ko manaja domin sanin inda zan inganta. Wannan yana taimaka min in koyi abubuwa masu kyau kuma in zama kwararre a aikina. Na gode.